Wane malamai ka fi so? A'a, sai a baran taɓa manta da malamin maths ɗinmu ba, Muntari, Malam Muntari, da malamin English ɗinmu.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗauka hoto especially idan mutum ya yi sabon kaya. Hoto na da matuƙar mahimmanci.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Hmmm, da yamma zakayi ayyuka kala kala, zaka iya zuwa ka yi training, ka huta a boka.

Yaya wurin aikinku yake? A wurin aiki tab. Hmmm. Bana a gida nake, aiyuka na ni. Ba sai naje ko ina ba.

Nawa matashin kai kake amfani da su? Ni ba ma'abocin tara gashi ba to, saboda ni da gashi yazo aski na nake artu.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Muna biyan dubu takwas a wata, amma tunda wutan muma ta lalacen, mun kai wata shida zuwa bakwa ba mu biya ba.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Da zaran mutum ya gama aiki ai sai ya huta ma ra yuwassa, ina hutawa a abuna.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Ina koyan fasa sabo ta hanyar yanan gizo gizo zakaga abubuwa sa babbi kalakala.

Yaya kake magance damuwa a aiki? A'a, ni bana sama kaina damuwa saboda damuwa ai matsala ce, za ta hana ka sukuni a rayuwarka. Don haka ba ruwa na da ita.

Sau nawa kake yanka farce? Ina yanke farce sosai. Idan farce na ya fito, ya kai matakin yankewa so zan yanke shi.

Kana iya rera waƙa? A'a to me zai hana, to ba sai in rera ba. Ko kuma in gani ana yi yabi yayi mamin ya zama ɗan mamin.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga saboda iska lokacin zafi, bazaka samu wata damuwa ba.

Me kake yi lokacin da ka samu damura? Ina neman magani. Idan na samu da mura, zan nemi magani in shaa shine ne gaskiya.

Kana shan ruwa ƴaƴan itace? Eh, ina shan ruwa ƴaƴan itace sosai. Wa, kan ai suna ƙara lafiya da ingancin jiki, ina matuƙar son.

Kana amfani da mai taimakin murya? A'a bana yi gaskiya. A'a, bana amfani da hakan gaskiya.

Wani irin kiɗa kake son ji? Ahhh nifa ba ma abocin son kiɗa kiɗa ba ne fa gaskiya. A'a ba kiɗa bai cika burgeni ba fa amma ana ɗan taɓa wani sa'in.